To gaskiya abinda kuka tambaya game da sau nawa nake wanke tufafi, nakan wanke sau ɗaya a sati ɗaya haka. So nakan tara su da yawa haka sai in zo in wanke su gaba ɗaya. Akwai lokutan kuma da zan ga ayyuka sun yi min yawa ko na gaji ko wani abu to idan na wanke da yawa sai in bari wata rana guda in yi wanki da yawa fiye da yadda nake wanke wa kawai. Sai yadda zan daɗe kuma ban ƙara wanke wa ba.

To gaskiya game da maganar shanyawa, ina wanki ina shanyawa haka nake yi musamman idan ina sauri. Ina so in yi amfani da ɗaya daga cikin kayan da nake wankewa. To ina wankewa da zarar na wanke dama ruwan shanya na yana gefe. To zan tsoma shi a ciki in matse sai in shanye a-a-a a cikin igiya. Idan kuma babu kayan da zan sa a cikin wai ina wayanda nake wankewa. To idan na tsoma kawai, idan na wanke sai in shanye kawai sai in bari su kai kala uku kaman cikin bokiti sai in shanye.

Ni ko ke son ɗakina yayi haske. Domin idan na ga babu haske ɗakina gaskiya bana jin daɗi. Musamman idan akwai matsalar wuta ko wani abu haka a eriyan. Nakan yi ƙoƙari in kunna fawa bank dina domin in samar da haske a cikin ɗaki na. To haka nake gudanarwa.

Ba wani abinci nake ci na daban ba gaskiya, bai wuce shayi da biredi ba. Sai dai kuma idan nayi kwana da akwai ɗan yunwa a jikina haka, to nakan bari in ɗan ƙara da abinci haka amma ba kasafai ba. Nafi, nafi amfani da shayi da biredi.

Gaskiya nafi son, abun da yake na auduga, saboda na siliki za ki, za ka ga kamar iska ba ta shigan ka. Amma idan aka kasance, ka kasance, na auduga ne, to za ka ga komai! Yana shigakka iska, komai ba matsala.

Gaskiya ban ba cika, ban cika zubo abincin da ba zan iya cinye shi ba, sai dai har idan na zubo kuma na ji abincin ba ya yi min daɗi a baki, to na kan rufe shi da kuɓe da yaruba idan wani yana da bukata sai ya cinye abin da na bari. Haka na ke yi a kullum.

Gaskiya takardun aiki nafi barinsa a soft copy saboda waya ta, tana hannuna ko da yaushe idan ina so zan iya access ɗin shi ba tare da na je na koma ɗaki na ɗauko wasu takardu na yi bincike akai ba. Haka na ke yi a kullum.

Baɓɓar tambaya. Gaskiya nakan, ba na share ɗakina akai-akai. Na kan yi satittika gaskiya ban share ɗaki ba saboda ni kaɗai ne nake zama a ɗaki kuma ba baya cika yin datti gaskiya baya yin datti.

Gaskiya, ba na amfani da mataimakin murya. Muryata ita kaɗai nake amfani da ita a har kullum. Gaskiya, ban cika amfani ba na yi kwata-kwata saboda na fi jin daɗin amfani da muryata a kowanna mataki, a kowanna lokaci saboda na fi san yadda dakai na karɓa.

Nakan yi wanka idan zan tafi wajen sana'ata. Da safe haka ina yin wanka idan na dawo. Idan akwai gajiya tat tara dani haka na ji zufa, zan iya sake watsa ruwa domin in samu sanyi a jikina. To na kan yi sau ɗaya ko sau biyu a rana.

A gaskiya akwai files dina, wayanda na yi bautar, hidimar ƙasa duka ina ajiyesu a, a Google Drive. Ina son amfani da, wa'ennan, manhajojin saboda suna bani dama, in yi assessing ɗin shi a kowanna lokaci naga dama. Ina son amfani da, yanar gizo tabbas.

Irin kayan da na fi so, gaskiya ban son kaya tarkace si, si yawa a kan a cikin ɗaki. Na fi son kaya ƴan ƙalilan, daga kujera, katifa, sai wardrobe kawai inda zan saka kayana shi kenan. Haka na ke san, ɗaki ya kasance.

Ni ɗan zamani ne ina amfani da kusan kowace kafar sadarwa zumunta kama daga Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram gaskiya amma TikTok ne bani da ra'ayi sosai game da shi saboda kawai dai haka dai bana son shi. Na fi son waɗannan da na lissafa.

Nakan ci abincin rana daga sha biyu zuwa abin da ya ƙarfe uku. Galibi na fi samun lokaci da zan ci abinci a wannan lokacin. Kuma ni kaina idan ban ci ba ma a wannan lokacin, gaskiya rana ta ba na jin daɗin gudanar da ita. Tabas.

Gaskiya da yake 'yan uwana ba sanan misali suna ƙauyuka haka to ina samun in ziyarce su ina samun farin ciki haka. Domin da inda dan uwa yake da san da ka an haɗu haka ji daɗi da farin ciki a cikin ranka kuma ƙasan ba za ku sake haduwa ba sai wani lokaci haka.

Lokuta biyu ne. Daga safiya bayan sallar asubahi, bayan na yi azikar kuma sai bayan sallar maghrib. Wa'innan lokacin nakan ji daɗin yin amfani da lokutana a wannan lokacin. Tabbas, su ne lokutan da na fi so.

A kan duba wayoyina, in ga sakonnin da na ke da su. Idan masu mahimmanci ne, in mayar da saƙo. Idan waɗanda ba su da mahimmanci ne, kamar irin na groups haka, na communities, na kan barsu kawai ba tare da na bi takansu ba gaba ɗaya. Haka na ƙi gudanar da rayuwata.

To ba wani al'amari bane mai wahala nakan fara cire takalma na da ƙafar dama sannan in zo in cire ƙafar hagu, in sa wa takalman kuma da nake amfani da su idan na bar su musamman domin in dinga amfani da su a gida da aikace aikacen gida da zuwa masallaci.

Niko ke da fanka mai gudun tsiyama kuwa. Ina da fanka wacce ba ta raguwa sai dai kawai a lamba biyar take aiki. Faka, faka, faka haka za ka ga tana gudu ba kaƙautawa ba saurawa har sai idan ni na ga dama na kashe ta. Haka take, ita dai haka Allah ya yi ta.

Dangantakata da makwabta, gaskiya a zahiri bai wuce sallama. Sallama idan na ganka a ƙofar gida dan na zo wucewa sai in yi sallama idan wanda muna mutunci ne kuma sai ka ga an tattauna idan akwai yiwuwar haka dan ta ba da dama.

Lokacin cajin waya ta lokacin da zan yi bacci ne. Nakan jona ta kawai in bar ta tayi caji tayi caji har sai ta cika. Idan na yi farki da daddare sai in tashi in cire. Idan koban farka ba sai in bari har zuwa asubahin sai in cire ta daga caji.

Nakan wanke shi da farko in zuba ruwa daidai misali. A lokacin da zan sa shi a cikin ruwa, nakan duba lokaci sai in ba shi kamar minti goma sha biyar in sha Allahu. Na san kafin nan ya dahu haka nake dafa ƙwaina in sha Allah ba wani kari akan haka.

Gaskiya rahoto na yakan kasance kamar labari ne haka idan zan ba mutum. A haka na iya bada rahoto. Ban iya ɗauko rahoto wanda yake kamar a wani waje ba, ko kuma in tafi da kyamara. A'a, na kande iya bada labarin abin da ya faru a gabana.

Gaskiya ni na ƙware sosai a abubuwan da suka shafi internal abubuwa na cikin kwamfuta, amma abubuwan da suke ta wajen kwamfuta gaskiya ba ni da ƙwarewa a kansu sosai saboda na fara koyon kwamfuta tun ina shekara goma sha bakwai zuwa sha tara.

Gayen kayan ciye-ciyen wanda nake so baya wuce kaman sweet chocolate biscuit haka. Nakan siya biscuit amma mafi aka sari gaskiya wanzaban ba wai nishaɗi bane. Idan na ji yunwa ne haka kuma bazan samu abinci da wuri ba, sai in yi ciye-ciye na kawai haka nake.

Na iya dafa abinci saboda ni dalibi ne wanda nayi kusan shekara aƙalla bakwai a makarantar jami'a. To ka ga ko duk wanda ya shekara bakwai ai na san yana da ƙwarewa a kan abubuwan da zai ci. Saboda duk wa'inan shekarun dalibi an san shi da dafa ma kan sa abinci.

I, inda abu mai zafi yake yafi daɗi musamman a harkokin abinci. Amma ni gaskiya abunda zan ci nafi son ta ba wai da zafi can sosai haka ba. Nafison ta irin saisasaisa gaskiya. Ba wai can zafi ba, ba wai sanyi.

Kayi tafiyar ƙafa ma a takaice kamawa take yi. Zan iya tafiya sama da minti talatin ma idan ta kama. Amma gaskiya nima ba mai son tafiya a ƙasa bane, saboda ina da abin hawa na, na fi son in hau in yi tafiya a kansa. Ya fi mun sauƙi gaskiya.

Wa'inda muke uwa ɗaya da su uba ɗaya da su mutum takwas ne, ni kuma ni ne mutum na biyar a ɗakin mu, sai kuma wa'inda muke uwa ɗaya uba ɗaya amma ba uwa ɗaya ba su mutum biyu ne.

Eh nakan riƙe amma idan na fito masallaci idan ban yi da wasu azikar ba na bayan sallah, so nakan riƙe aljihuna in saka hannuna cikin aljihuna ina mammotsa hannuna ina yin wa'innan tasbihan na bayan sallah. Tabbas nakan yi haka kwarai da gaske.

To ai, mu ina ma muka ga filin balanta nama a yi shuke-shuke, kuma aƙalla gida kusa gaba ɗayan sa an sumance shi, gaba babu wani damar da za ka yi shuke-shuke a gida ko wani lambu ka gina shi da sauransu, gaskiya babu kwata-kwata. Haka ne.

To gaskiya ni nakan ji daɗi a ranar da ya dira amma ranar da za su biyo bayan sa bana cikin farin ciki saboda aiki ne wanda da albashi bai ishe ka ba. Kuma har kullun kai kana ganin wata shi lokaci yana ƙure maka da sauransu haka.

Kamar yadda na faɗi a baya ni, na fi son gaskiya ɗaki ya kasance akwai haske, akwai talabijin da sauran abubuwa cikin ɗaki. Koda babu, babu fanka da wasu abubuwan sanyi. Ama ina so in ga ɗaki akwai haske.

Aikin gida da nake yi kullum gaskiya baya wuce na cikin ɗakina. Iyaka abin da yake kewayen ɗakina, to da shi kawai nake amfani. Bana yin wani aiki kuwa. Mu da yake akwai mata haka da suke yin waɗannan aikace aikacen a gida, to namiji bai da bukata.

Ai, kusan yanzu na faɗi cewa mu maza ne, to akwai mata a gidanmu waɗanda suke yin duk waɗannan ayyukan. To bana tunanin ni na miji zan tsaya ina tsarkake gida da sauran su bayan akwai wasu aikace aikace masu mahimmanci da ke gabana.

Mi bana sauraron rediyo saboda duk wasu labarai da nake so in samu, First hand nuna ina da wayar salula a nuna. To duka nakan samu wa'innan labaran da nake yi bukata ba tare da na kunna rediyo ba ko na saurari ta gaba ɗaya. Na fi son in karanta labari.

Gaskiya yana daya daga cikin abubuwan da nake so in yi, amma babu dama ban iya iyo ba kwata-kwata. Tsire nakan kalla bidiyoyi waɗanda suke nuni akan yadda ake koyar da iyo, amma ina so in yi amma yanzu ban iya ba.

Wane? Ba mu da WiFi a gida. Kowa da network ɗin cikin wayar shi yake aiki. Salular wayar shi. Ba mu da WiFi a gida. Kowa da network ɗin cikin gidana shi na wayar shi kawai yake amfani. Tabbas ba mu da network a gida na, na WiFi.

Ni ko nake cin salati. Salad idan aka yi mai coleslaw da sauran abubuwa, ina jin daɗin shi sosai. Musamman idan zan ci abinci irin jollof rice, haka white rice, duka ina cin salad. Ko da ba ma a sa mai cream ba.

Ina ajiye makullai na a cikin aljihuna. Musamman makulli wanda yake da mahimmanci nakan sa shi a aljihun wanduna na idan kaftani na saka. Musamman makulli na ɗaki, na haka ba na sakaci da shi saboda guda ɗaya nake da shi. Idan ya faɗi sai dai in yanke.

Gaskiya idan wajen da na je ba wanda zan ɓata lokaci bane, bani so in zauna kwata kwata saboda na fi jin daɗin tsayawa. An fi ganinka da zatinka da kimarka idan ka tsaya baka nuna rauni. To shi yasa na fi so na tsaya idan na je bakunta.

Nakan tafi da abinci na haka daga gida, taliya, shinkafa, ɗanwake, gasunan abu, abincin biredi da shayi haka duka ina tafiya da su wajen da nake aiki kuma in siya inda nake. Dan akwai tsada amma ina siya.

Wayata tana daidaita haske. Feature ɗin ana kunna shi ana kashe shi to, nakan bar shi kawai a kunne saboda da na shiga wajen da nake so ya ƙaro haske zai ƙaro, da na shiga duhu kuma zai wato rage da kanshi. Hakan inaga ya fimin.

Idan na ga an saka ni a cikin tattaunawar da ake yi, na kan yi ƙoƙari na sa baki. Amma idan ba a saka ni ba, gaskiya ba na sa baki. Na kwata-kwata a cikin abun da ba a kasa dani ba. Ina ƙoƙari na riƙe mutanci na, na riƙe ƙima na kawai komai ya wuce adadi.

Ba hadi, ba hadi kwata-kwata. Na fi so na zauna a kujera. Bana fargabar wani abu saboda gida haka tsohon gida irin za ka yi tunanin wani abu zai iya zuwa ya same ka, daddare muna azkar da sauran abubuwa amma ya fi mun dadi in zauna a kan kujera gaskiya, ya fi mun dadi.

Dabbar gida babu dabbar gida kwata-kwata a gidanmu amma mun taɓa yin kiwon mage a kwanakin shekarun da suka wuce, an ɗiba shekaru gaskiya babu mage biyu. Mu kaɗai ne, sai ƙadangaru da suke jikin bango da sauran wajaje a cikin gida amma ba mu wuce kiwata sau biyu.

Ai mu tun da muke gidan mu, 'yan kasuwa ne. To gaskiya kusan kowa zan iya cewa ya iya kasuwanci a cikin gidan mu. Kowa yana yi, Alhamdulillah, Masha Allah. Muna godiya bisa da ni'imar da Allah ya mana a kan haka. Allah ya sa mu fi haka a kasuwancin mu.

Saƙonnin aiki, nakan duba ne kawai idan notification ya shigo man cikin waya. Idan naga alamar ana da akwai wani saƙo sai in duba, amma idan babu wani saƙo bana gaskiya bana duba waya ta akan wani abun da ya danganci aiki gaskiya.

Lokacin kwanciya na yana kamawa daga ƙarfe goma ne zuwa abin da ya goma da rabi, duk abin da ya wuce haka kuma gaskiya ba kasafai ya cika faruwa ba. Ban so ya ma wuce wannan lokacin. Na fi jin daɗin waƴannan lokacin da na ambata. Na fi jin daɗin yin al'amurana nai banci da sauransu.

Ban san ko ya kamata ace mun yi magana akan wannan ba, amma kuɗina ne kuɗina na juyawa ne. Idan na ajiye tsabar kuɗi toh alamar ba zan sayi wani kaya ba ne ko makamancin haka. Amma ni gaskiya kuɗi na kuɗi ina ajiye tsabar kuɗi na juyawa da sauransu.

Ni ba na cin goro. Sai dai da idan aka kawo irin na sha'anin suna ko biki ko, ko ta, wani dai sha'ani haka, na kan bantali kadan in ci. Amma ba wai dan ni maciyin goro bane ko ɗaya. Ba na ta'ammali da shi.

Na fi son AC gaskiya. Ai, a wajen da babu AC ne nake ɗaukan fanka ko ba a ƙaba. Amma ni, ni na fi son AC. Shine maganan da tafi inganci gareni. Na fi son AC har kullum a kan fanka. Shine gaskiyar lamarin.

Dan ina cikin damuwa na fi so in saurari karatun Alqur'ani na girma, domin yakan ba ni ƙarfin gwiwa, yakan kwanta mun da hankali, yakan tuna mun da wasu ayoyi daga cikin Alqur'ani masu kwanciyar da hankali ga ɗan adam.

Ina son ɗaukan hotuna, amma da yake idan ba ka da waya mai kyamara da kyau da sauran abubuwa, dole kake tilasta makanka rashin ɗaukan hotunan gaskiya. Amma ni mutum ne mai son hoto gaskiya tabbas, haka nake.

Ni ina amfani da man shafawa na Nivea. Nivea lotion nake amfani da shi, amma kwanaki can ni ma mai amfani da man coco butter ne, amma yanzu, a halin yanzu na fi amfani da Nivea gaskiya. Bana amfani da wani mai inbashi ba.

Ai ban iya wani tsalle ba gaskiya saboda ni ban ma san abin da zai yi mun wasa da jikina ko lafiyata ko wani abu makamancin haka. Gaskiya ban iya tsalle a igiya ba. Shine na fi iya tafiya ta kawai nomal kamar yadda kowa yake yi.

Ina ajiye hotuna na cikin galari ne, sai dai idan hotuna suna da ainahin matuƙar mahimmanci shine nake kwashe su daga cikin galari, sai in tura su zuwa Google Drive dina, sai in ajiye su a can. Haka nike ma hotuna na.

Gaskiya da na kan bari sai lokaci ya ƙure nake zuwa abubuwa to amma sai na fahimci ahakan babu wani ƙima babu darajan mutum. Yanzu na kan yi ƙoƙari duka abun da zan yi na kan je kafin lokaci yafi ƙima yafi daraja yafi ganin sa a ga mutancin ka.

Gaskiya na kan yi amfani da wayata kusan kowane lokaci, tun lokacin da na samu ɗan rashin aiki a hannuna haka na kan ciro wayata ta ɗebe mun kewa. Shine haka na fi jin daɗi idan ba na ƙomai.

Yarsiya nakan duba abun da na fi so, irin wanda mutum yake bukata, nake ba shi. Nakan tsaya in karance ka idan kuɗi kake bukata, idan turare ne, idan wani abun matsarufe ne sai in samar maka da shi. Haka nake kyauta.

Ai rabon da in sa safa inaga aƙalla shekara kenan, dan tun wancan sanyin da ya wuce nayi amfani da safa to amma bana babu ma sanyin da za a ce ya tsananta har sai ka dauko safa ka sa a kafarka, saboda ba ma sanyin gaskiya.

Idan ina sauri nakan yi tafiya da sauri. Idan kuma bana sauri bana tafiya da sauri. Nakan yi tafiya ta daki da daki ne gaskiya. Na fi jin daɗi. Ta fi girma, ta fi ƙasaita. Haka nake tafiya ta gaskiya. Bana tafiya da sauri kwata-kwata.

Nakan bari idan shara ta taru da yawa sai mu kai ta, mujira masu zuwa su kwashe sai su kwashe mana mu biya su. Amma bawai ina zuwa kai in ko in zubar da shara da kaima. Kawai za mu tara ta ne idan ta taru sai mu je mu zubar da ita. Haka muke.

Idan zan kwanta bana lulluba da bargo. Idan na fi so lallaba can cikin dare wajen misalin karfe uku zuwa abin da ya asuba. Amma idan zan kwanta gaskiya bana lallaba. Idan ko har na lulluba to akwai sauro ne ya hana ni bacci.

Barkono gaskiya bana jure barkono me yaji. Tabbas na fi son inyi amfani da barkono wanda babu yaji sosai kuma bai da faɗa. Ban san ina cire manjan daɗin abinci ne ke yi gaba ɗaya, na fi son wanda baya yi.

Ai kamar yadda na faɗi ne zan kuma maimaita wa bana jure ma barkono mai yaji saboda yana cire min jin daɗin abinci. Na fa san inji test ɗin abinci yana fitowa, to da zaran ance yaji yayi yawa, zaka ga cewa ba ka jin daɗin abincin.

Gaskiya ni akan katifa nake kwana, bana kwana a ƙasa. Na fi jin daɗin inji ni nayi sama haka na wuce, na bar ƙasa dai ina sama abinda zai ɗanɗaga ni sama. To na fi jin daɗi bisa al'ada yanda na taso gaskiya. Amma nakan in takama nakan kwana.

Ina cin tafarnuwa, amma nakan haɗa ta ne idan an bukaci na yi magani haka da ita amma ba wai haka nan kawai in fara cin tafarnuwa ba. A'a, nakan jira ne idan, idan Allah ya sa wata, wani dalili ya sa zan yi amfani da ita, sai dai.

A takaisar ni banma amfani da jakar kuɗi. Da da ina makaranta ina amfani da jakar kuɗi amma yanzu gaskiya bana yi amfani da jakar kuɗi. Na fi jin daɗin saka kuɗina kawai a aljihun saboda ya fi mun sauƙin ciro wa da mayar wa.

Ina sanya tunatarwa don ayyukana tabbas, musamman gaskiya da daddare. Lokacin asuba ina sanya tunatarwa, ina ga lokacin kuma idan na yi bacci ina son in tashi a wani ƙa'idar ƙa'ida ƙa'idajjen lokaci.

Ai kira ba adadi kawai. Dussan da kira ya zo nakan ƙoƙari in ɗauka in ansa wanda ya kira ni. Amma kira gaskiya be da wani ƙa'itaccen lokaci nakan ansa kirana a ko da yaushe.

Gaskiya ba na yi, nakan yi addu'o'i na ne kawai in ci gaba da, da azkar dina har bacci ya ɗauke ni amma ba na wasu ayyuka na harsashi ko wani makamancin haka. Kawai na yadda da azkar ne.

Ai babu wani lokaci da aka ƙayyade domin yin taro. Taro kawai yakan kama ne a duk lokacin da aka buƙaci za'a yi taron. Sai wani zubin kuma idan an turo saƙon gayyata domin a yi taron, ba mu muke tsarawa ba.

Eh idan na dawo sallah magrib, isha'i haka idan akwai haske nakan kalli yanda nake tafiya ko kuma in zan je sallar asuba ita ma idan akwai haske, ta ɗan haska na ta gefe sai na dinga kallon yanda nake tafiya haka. Hakan nan muce ikon Allah ke nan. Ka ga kuma wani hikima?

Idan ya kasance ban samu isasshen bacci da daddare ba, baccin da kanshi ma zai ta so ya ɗauke ni, ya ta so ya ɗauke ni haka. To idan ina gida nakan samu inyi bacci ko ina kasuwa ma haka idan akwai dama nakan yi.

Gaskiya abuda farko da nake fara yi nakan yi ƙoƙari in sa kira'a. Daga nan kuma iɗan saka waƙoƙi na nishaɗi wa'inda wasunsa na soyayya ne haka wasu kuma na Indiya. To haka nake farawa da shi.

Gaskiya yanzu ba na iya rera waƙa ko na yi ƙoƙari ma in haddace waƙar ita waƙar ba ta haddatuwa. Amma da can shekarun baya akwai ƙarancin ɗawainiya da al'amura a kaina, zan tasawa har sai na zo na haddace amma yanzu ba na iyawa.

Ai ga dukkan musulmi bana tunanin akwai ranar da ta ka yi ranar Juma'a mahimmanci da girma da daraja da falala a wajen musulmi. To gaskiya nima ita ce rana mafi kyau da nake so in gani a ko, ko da yaushe.

Ai internet, duk lokacin da naga wani abu indai wayata na hannuna wanda ban gane shi ba, to gaskiya na kan yi ƙoƙari in, in ba da lokacina in duba domin in ga menene akan yanar gizo. Amma faje ga haka gaskiya bana wani amfani da shi.

Barkwanci, gaskiya ban san ko ka san sha'anin barkwanci ba kai bane kake ji. Wasu ne masu sauraron ka suke iya ji amma ni da iya sani na, gaskiya ban iya ba da barkwanci ba kwata-kwata. Gaskiya ban iya ba. Na fi jin daɗi kawai in yi magana kai tsaye.

Ai ba wani abun da za ka yi na farko Ni dai nakan yi addu'a, tashi daga bacci sai in tafi in je in yi alwala. Da asuba ke nan sai in zo in yi raka atain ɗina in kwanta bacci. Afuwan in yi raka atain ɗina in tafi masallaci. Gaskiya kusan kullum ni haka nake.

To ai, ni murya ta matsakaiciya ce, ba ta da ƙarfi sosai kuma ba hankali na ke yin ta ba. Kuma masu sauraro ina ga su za su iya yanke wannan hukuncin. Ba ni ba da na ke yin muryar da kaina.

Gaskiya ni, ta fannin aiki ko kasuwanci ina so in ga abu mai kyau wanda abu exceptional ne gaskiya. Ina son in ga abu na musamman da ban mai, mai, mai ƙayatarwa. Ba na so in ga abu gama gari. Kowa yana da shi.

Tiburi ne wanda yake a killacce. Ba ka iya ganin gaban ka saidai screen haka da ya maka haske. Gaskiya, kujerar gaba ɗaya maɗe gashinanne dai nan ne dai kawai. Abubuwan ban soma in dinga magana akansu saboda gasa nan ne dai ba daɗi kawai.

A'a ina, ai abin da ya shiga, ya shigar da ni shi nake yi, abin da ya kai ni shi nake yi. Amma magana ka raira waka kuma a cikin banɗaki. Naga ai Abu ya zama kenan ba kan gado ba tsari ba tarbiyya na shiga banɗaki bana yi gaskiya.

Eh, a halin yanzu gaskiya na mafi son ma in siya kayayyaki a yanar gizo, domin na kan samu quality wanda ba na samu a kasuwannin wanzai da yana. Musamman takalma, huluna, glasses, tabarau da sauran su.

To, kusan yanzu ma na gama. Ina goge hakwara na sau biyu, in goge da safe kafin in karya, sai kuma idan zan kwanta. Kusan shine abunda nakeyi na karshe, in goge bakina, ran da bacci bai daukeni da wuri ba.

Gaskiya, a ƴan shekaran baya na fisan, in sa ƙananan kaya, to amma an juya zamani yazo, yanzu yayin akeyi na kaftan. To nima yanzu, na saje da yayin nafison in saka kaftanina inje ko ina.

Akwai lokacin da na fara kallon fina-finai na Turkish har ya fara saka mun ra'ayi ko sha'awar in koya, domin a fina-finan na fara tsintar wasu kalmomi da suke da ɗadi suke da sauƙin faɗi a Turkish.

Gaskiya bana amfani da net na sauro. Nayi amfani dashi lokacin ina makaranta amman yanzu nafison in kwanta ba tare da wani abu ya tareni ko ya kangi ne daga al amurana kwanciyana da sauransu bana amfani da net.

Gaskiya yana ɗaya daga cikin al'amarin yanzu da na sa a gaba shine idan na samu wani sarari, na samu dama, in mike in koyi yadda ake tuƙin mota amma a halin yanzu ban iya tuƙa mota ba amma yana cikin tsari na.

Ina da takalma da yawa amma a halin yanzu inda nafi sawa baza su wuce guda uku zuwa guda hudu. Su nake sawa a cikin satittakan da nake saka takalma. A cikinsu huɗun nan nake sawa.

Ban san madubi yanzu nawa bane a gida, amma abun da na sani shi ne ni dai ina da zabgegen madubi dogu guda ɗaya a cikin ɗakina wanda yana kallo na ina kallon shi a ko da yaushe idan zan fita ko idan na shiga ɗaki.

Ai sanarwa guda ɗaya ce kawai. Sanarwa shi ne wanda zai tayar dani daga bacci a duk lokacin da nake yin bacci. Amma banda haka babu wata sanarwa da nake sawa a cikin wayata gaskiya.

A zahiri bel yana ƙugu na a kullun. Kusan zan ce duk sanda zan saka kayan da ba manya ba, to tabbas akwai bel a cikin ƙugu na. Yana sauƙaƙe mun amfani da wando musamman idan na ja shi daidai jikina.

Gaskiya ban cika so ma in sha ruwa mai sanyi ba amma ina sha. A halin yanzu ba na sha ruwa mai sanyi gaskiya. Na fi so in sha ruwa wanda shi babu sanyi kuma shi babu zafi, maƙarkaci wanda bai yi yawa ba haka nake so.

Ruwan 'ya'yan itace gaskiya ba zan iya cewa kusan ban taɓa ma sha ba ko kuma zan iya cewa na sha amma ba da an daɗe gaskiya shine ruwan, ruwan itacen, eh wannan ba goruba ba.

Eh ni ko nake sanya hula, ina sanya fesin cap, ina sanya kubi amma na fi sanya fesin cap saboda tana tare min rana. Na fi sata sosai idan ana rana. Amma kubi kuwa sai lokacin da nayi dressing na kaftan.

Gaskiya babu abun da yake tayar mun da hankali ko da ba ka yi mun ko ke kai tsaye ba. Idan na fuskanci ɗan uwana yana cikin matsala, ni nakan ji ba dadi gaskiya amma babu yadda za a yi. Dole kayi abun da za ka iya ka bar saura.